Eh ina sanya tabarau kuma tabarau idan na saka yana yi min kyau. Domin duk adon da zanyi na kan sa tabarau kuma ina jin daɗin shi domin yana taimaka mun wasu lokutan kamar da daddare wajen karatu ko duba wayata ta hannu.

Gaskiya a lokacin da nike cikin damuwa hankali na baya kwanciya har sai na tabbatar da na warware wannan abinda yake kawo min damuwa, wanda kuma daga baya in bayan na warware nakan samu nishaɗi da farin ciki.

Unguwar mu unguwa ce wacce take da tsari sannan kuma akwai layuka yadda suka fita a tsattsare kamar yadda ake so, sannan kuma muna zaune cikin lafiya wajen babu hayaniya shiru kake ji sannan kuma ba mu da matsala ta tsaro.

A gaskiya dai indai na samu ragowar abinci ba abin da na ke yi da shi illa na ɗauka na ba wa mabukata. Domin kuwa a kewayen mu akwai wanda suke mabukata ne wanda za ka ga ƙarfin su bi kai ya kawo ba in ka kwatanta da kai kanka. So indai na samu irin wannan ragowar abincin zan, zan ba shi, zan ba wanda suke bukata.

Kwarai da gaskiya ina son zama kusa da taga, saboda a lokacin da nake zaune a kusa da taga nakan samu nishaɗi. Zan sami iska mai daɗi tana shigowa sannan kuma zan dinga leƙe-leƙe ina gano abubuwa kala-kala wataƙila ma ka gan tsuntsu ya wuce ko kuma dai haka kana kallon sama. So gaskiya ina son zaman taga.

Eh, gaskiya ni na fi son wasan volleyball. Saboda shi wasan volleyball ko a lokacin da nake ɗalibi ina karatu, idan na fito karatu ya yi min zafi da yawa nakan ɗan leƙa wajen wanda suke wasan volleyball kuma ina kallo ina jin nishaɗi. Sannan ni ma a haka a haka har a kaji ra'ayina nake buga wannan wasa na volleyball. So yafi birge ni ina, ina son shi sosai.

Eh gaskiya ina tafiya kasuwanci, domin kuwa yanzu duk wanda ya ce zai zauna a gida ba ya zuwa wani kasuwanci akwai damuwa. Shi kasuwanci yakan sa mutum hankalin shi ya kwanta sosai.

Gaskiya tafiyar ƙafa da nake yi ya kai kusan mita, kilomita biyu zuwa uku kuma kusan kullum ina wannan tafiyar saboda ina so na ɗan saisaita jikina.

Gidanmu yana da ƙasa ta siminti ta yashi da shi aka gina shi, wanda ake amfani da siminti a ciki.

To, ni dai gaskiya kullum ma ina zuwa kasuwa, sai dai lokacin da nake aikin da nake yi wa gwamnati, ina zuwa wajen aikin gwamnati. Idan na dawo kuma zan je kasuwa na yi kasuwanci na.

Gaskiya rubutuna yana da kyau matuƙa. Don gaskiya sau da yawa ina so na ga ina yawan yin rubutun ma saboda tsabar kyan da nake gani na rubutuna. Rubutuna yana da kyau.

Eh gaskiya ni dai kamar dai na faɗa a baya ina son wasan volleyball ko ina na fita a waje ko da a gida ne in na samu space gaskiya ina yin shi wasan volleyball ina son shi.

Eh gaskiya ina kunna sanarwar apps, saboda a nan ne zaka samu bayanai akan wani abu, duk wani labarai da ka sani, to a nan za mutin zai same shi in ka kunna. In mutum bai kunna ba zai samu duk wani labari da sanarwa da akayi ba.

Gaskiya kujeru na suna da daɗi saboda na samu kujeru ne masu kyau daga ƙasar waje aka kawo su masu laushi. Ina jin bacci ma lokacin dan nan nake ɗan kwanta nayi bacci na.

Idona launin fari ne tar mai haske sosai. Gaskiya shine launin idanuna, irin dai na ido na baƙin mutum haka shine irin nawa.

A gaskiya na fi kuzari da safe saboda a wannan lokacin ne na tashi daga bacci. Dubu wata gajiya ta sauka a lokacin da nake samun kuzari da nake iya aiki kowane.

Eh, ni dai gaskiya idan na sa idan ina da ragowar abinci ina fita da shi ne na bi na domin na ba wa mabukata. Saboda in ka ƙoshi sai ka ba wanda yake bukata.

Eh to gaskiya aikin gida wanda nake yi kullum, ina taya madam shara da safe ina tashi na wanke mata toilet dinta, ina taya ta wani aiki.

To, eh yadda nake ajiye kuɗi shine wasu ina kai su cikin banki, can banki kenan, wasu kuma ina ajiyesu a cikin wallet dina domin amfani yau da kullum.

Eh gaskiya ina sauraron rediyo amma ba ko da yaushe ba. Ban fiye sauraran ta ko da yaushe ba. Yawanci na fi sauraran labarai da akeyi da ƙarfe na safe dai kawai.

To, a gaskiya ina kallon wayata na kimanin sa'o'i goma sha biyar zuwa sha bakwai a kowace rana.

Gaskiya ban fiya son ɗaukan hotuna a kowane lokaci ba, sai dai in kamar lokacin bukuku wannan, shima ba sosai ba gaskiya nake so.

Gaskiya ne, dun mako ma kusan kowane mako ina yanke farcena, saboda idan na bar shi ya kai kwamar kwana goma zai dinga damuna.

Gaskiya rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Domin kuwa wannan ranar Juma'a din ita ce muke zuwa mai sallar Juma'a yi ibada a cikin farin ciki.

Ina tabbatar da ingancin aiki ta wajen neman bayanai akan aikin sannan kuma ra'ayoyi wajen abokan sana'a da duka sauransu dai haka.

Abincin da nake ci da safe ya danganta. Ba abinci ɗaya nake ci ba a ko da yaushe. Na kan ci biredi da safe ko na ci ɗanwake.

Eh muna amfani da ita ce wajen amfani da wuta. Saboda wani lokacin akwai abin da zai kasa itacen zai fi ma aiki da wuri.

Gaskiya ni abin da nake jin tsoro shine mahalici na, domin kuwa duk lokacin da na saɓa mashi bana jin daɗi kuma ina tsoron hadduwa ta da shi. Allah ya fi mana.

Eh, ina iya tsalle igiya. A baya, a shekarun baya ma muna yara mun fi yin wannan tsallan igiya. A yanzun ma kuma zan iya.

A gaskiya ina matukar son ɗakina yayi haske, saboda ai shi haske rahama ne. Duhu ba shi da daɗi. Ina son ɗakina yayi haske.

Gaskiya abunda nake tunawa na yarinta shine rayuwar da mukayi lokacin muna yara 'yan firamare, wannan lokacin rayuwa akwai daɗi ba tashin hankali ba hayaniya.

Eh, ina amfani da matashin wuya domin kuwa lokacin yanzu ma haka shine nake amfani. Zaka ɗan ji wuyan ka ya ɗan samu sauƙi in kana kwance.

A gaskiya sai na ɗauki dogon lokaci ban kalli madubi ba. Abun da na ɗauki madubi gaskiya abin duba war mata ne wanda su in sunyi kwalliya suna so su ga irin kyau da suka yi.

Kai, ai ni ma'abocin turare ne sosai. A'a, kullum ina saka turare. Sosai ma ina son shi kuma. Sosai ina saka turare sosai.

Ina biyan kuɗi ta waya. Don yanzu ma ban daɗe da biyan kuɗi ta waya ba, saboda ita ce hanya mafi sauƙi da za ka biya ka sayi abu kuma ka biya ta waya ba tare da ka biya da kuɗi da hannu ba.

Ina cin abinci ne a wajen da nake aiki saboda a cikin wajen akwai inda ake dafa abinci na ma'aikata wanda za a bi su a ba ba su kowa ya ci.

Eh gaskiya ina sanya tunatarwa saboda aiki. Wani aikin in baka sa tunatarwa ba, sai lokaci ya zo ya kure maka ma, ka manta baka yi wannan aikin da kake so ka aiwatar ba.

Eh muna amfani da ruwan rijiya amma ba kowane lokaci ba. Mundai fiyin amfani da shi lokacin da za'a yi wanka amma su girki da cin da sha ba da shi muke amfani ba.

Gaskiya ne, yanayin ɗakin da na fi so, na fi son ɗaki mai yalwa mai faɗi ke nan, wanda duk inda ka juya ba za ka je ka a takura ba ko cikin matsi.

Eh ina cire takalma a gida sosai ma, saboda baza ka shiga da takalmi ko ina ba a cikin gida, kamar su ɗaki.

Abubuwan nishaɗi suna da yawa. Wani lokacin kana son nishaɗi mara gaskiya ne. Ni na fi son nishaɗi ina karanta Alkur'ani, don wancan yana kawo nishaɗi nan take.

Gaskiya na fi kwana da misalin ƙarfe goma sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu na dare, sai na tafi nayi kwana.

Gaskiya a du wata ina da manufofi da dama. Idan in baka da manufa, to baka san inda zaka dosa ba. Saboda haka sai mutum yana tsara abubuwa da manufofin shi duk wata.

Ina yana dangantaka ta kasuwanci ta hanyar ƙulla alaƙa da abokan cinikayya, wajen da za ka samu da mutuntawa. Duk wanda za ka mutunta a matsayin abokin ciniki, to kasuwancin ku zai ɗore, za a yi shi cikin lamuna.

Gaskiya ba zan iya faɗar iya yawan adadin da nake duba saƙonni ba a aiki. Kuma kusan koyaushe ina cikin duba saƙonni, tunda daga ka duba wannan wannan zai shigo, daga ka duba wannan wannan zai shigo.

Ina wanke tufafi sau ɗaya a duk mako ina wankewa. Saboda bana so na tara tufafina ba tare da na wanke su ba.

Gaskiya ni na fi son bikin sallah, wanda shine za a ci, a sha, a yi farin ciki, a yi murna saboda sau ɗaya ake yi da shekara.

Eh ne, sabodin da nake amfani da shi ina amfani da Eva ne saboda yana da ƙamshi kuma ga inganci.

Eh gaskiya wani lokacin ina yin waƙa a zuci haka cikin zuciya ba? Eh tabbas ana yi. Ai ya wance in ka faka da abun yi kana zauna kana ɗanyi irin waƙe-waƙen nan a zuci.

A gaskiya yawan dangin mu a gida mun kai mu talatin da biyu. Yanzu dai haka mun kai mu talatin da biyu yawan mu a gida. Muna da yawa.

Dukako wanne ina so. Wani lokacin ina so na ji ni a zaune musamman yayin da nake aiki, wani lokacin kuma ina so na ji ni ne a tsaye saboda yawan zaman shima illa yake kawowa.

Eh ina saka tabarau domin shi tabarau yana min kyau idan na saka shi sannan kuma wajen karance-karance ko wani littafi ko kuma kallon waya ina yi amfani da tabarau.

Ina fison sandal gaskiya ya fi mun dadi amma wasu lokutan kamar lokacin sanyi ina son sau ciki. Sau ciki yana da dadi a lokacin da ake sanyi.

A kullum ina goge haƙora na sau biyu. Na goge da safe da kuma da daddare lokacin na zunkanta bacci ina gogewa.

Lokacin da babu wutan lantarki, ina ɗaukan waya tane nai amfani da ita. Idan abin ya shafi wutar lantarki in bai shafa ba ma dai ni ina amfani da waya tane.

A da gaskiya unguwar mu tana da kyau, tana da tsari ba kamar sauran unguwanni ba wadda za ka je ka gan su babu tsari babu wani kyau sosai.

Eh, ina koyan wasu yarurruka, musamman Faransanci, Larabci da kuma Yarabanci.

Ina siyan abubuwa da dama kala kala daban daban kamar irin su tufafi, kayan abinci da dai sauransu.

Gaskiya ina tafiya da sauri don bana tsammani idan ina tafiya a hankali amma in dai akwai abu da ya kama ni ba saurin ba kuma ina tafiya a hankali amma na fi tafiya da sauri.

Ina karɓan kira aiki gaskiya kusan sau hamsin haka. Musamman lokacin da nake ba da babu aikin yi, ɗalibai sukan zo a kira musu wayoyi to ina karɓan kira sosai.

Ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook. Su ne dai kaɗai na fi amfani da su don karɓar saƙonni.

Eh gaskiya ina yawan musabaha da mutane sosai da sosai, saboda ita musabaha wani lokacin ka yi tama samun lada ne. So ina son musabaha da mutane.

Gaskiya ba zan iya ƙayyade ko sau nawa nake amfani da wayata ba ko da yaushe ina amfani da ita saboda ba zan iya cewa ga adadin da nake amfani da ita ba.

Ina neman izinin hutu ta hanyar rubuta, a neman yar jewar shugaban wajen aiki. So anan nake neman izini da takarda, da rubuta takarda na bayar yadda kowa yake rubutawa kuma ana samun yardar shugaba a wajen aikin.

Gaskiya nafi zuwa shagon kayan abinci, da kuma shagon sai da kayan cosmetics irin su turare mai shafawa da dai sauransu.

Ina iya jefa dutse nesa kamar kimanin mita 100 zuwa 200. Ya dai danganta da ƙarfina a wannan lokacin.

Ainihin share kura ma musamman ko a wajen aiki ne ina yin shi kusan sau nawa ma, don duk lokacin da zan zauna a kan kujerata ta aiki sai na share kura. In na je na fita na je na dawo ma zan share.

Gaskiya na fi cin abincin dare na kamar misalin karfe bakwai zuwa takwas na dare a wannan lokacin na fi cin abinci.

Eh gaskiya ina shan ruwan kari itace musamman lemo da irin su kankana da mangwaro suna birgen wannan ruwan nasu.

Madubi guda daya muke da shi a gida kuma masu duba madubi wannan mata ne ba maza ba, dudda dai su suna da abubunsu da dama. Madubi ma sai gansu suna da shi kanana a cikin jakunkunansu.

Babban nasarar da muka samu a aiki a matsayin mu na malaman makaranta shi ne shawi kan ɗalibai ta inda duk inda damuwarsu tattasu za a magance ta kuma iya ƙoƙari ana yi domin a ga cewa an killace su da inda makarantar ta kwana ce.

Gaskiya ina magance damuwa a aiki ta samun lokaci da wuri da zan zauna na yi tunanin ta inda za a shawo kan matsala. Musamman ta ɗalibai su da koyaushe suna cikin matsala da damuwa, to dole ana zama ne na yi tunani ta ina za a magance wannan damuwar tasu.

Gaskiya wani lokacin ina son ganin faɗuwar rana, musamman wani lokacin na dawo daga aiki. Ina son na samu natsuwa, ina ɗan kallon sama naga lokacin faɗuwar rana.

Ina gaishe da mutane ne ta hanyar musabaha. Idan mutum ya min nisa, zan ɗaga mashi hannu mu gaisa da shi. To ni ta haka nake gaida mutane.

Gaskiya ni na fi son kwana a ƙasa saboda kwana a ƙasan yakan sa ni ji baya na ya miƙe sosai ba kamar a kan gado ba. Na ma fi kwana a ƙasa.

Ina son zama a kan kujera idan ya samu, idan kuma bai samu ba, gaskiya ina zama ne a ƙasa. Wasu lokutan ina so na ji ni na zauna a ƙasa ya fi yi min daɗi.